To, ai, tembaya shi ne so nawa nake karba kira a aiki. Eh, zan ce de aiki in na tefi aiki a chan wurin koyas wa to makaranta ke na. Hari muniga mun shiga class lokacin da zamu koya ma yara, lokacin bana karba kira. Ka gane ina aji waya na a cikin, in sashi a cikin aljihu sai na gama koyas nike kafina, insinko ya zanyi. Amma in munriga mungama ka munzo munzauna a wancan ofis, inda aka ba ma ticoci wata su malemai su. Zauna ay wancan nakan iya dauka kira irin so biyar ko shida haka. Ya de lokacin da aka, duk lokacin da an kira ni ina na bana wani abu ba dole duka kira in san koya ko yake faruwa ne. Wansu lokacin ma zan iya kasance ina opis ko kuma inanan a cikin class inakoyaruwa. Ka gen shi me makaranta da muke kira director ze iya kira ni domin nima, eh, nima assistant, eh, wannan ne, eh, principal. To, tunda nima na zama ina karka shinshi shuga ban, eh, makaranta ze iya tembe yeni meke faruwa. Iya tembe yin kuma sai yiko karen bashi. Yinshi bani meke faruwa makaranta domin shima de kenshi inde yake yana so ise meke faruwa domin ko in 'akweda matsala isen de ze saukai, eh, tela, ta-ta lafi ma na domin asen meke ciki ko kuma isen cewa komi de komi na tepiya daidai. In 'komi de komi na tepiya daidai kam zan giya mi cewa gashi abu da yake faruwa ko kuma babu ab ne yake, ba akwai ab ne yake faruwa sai giya mi shi in ab ne de ze ya tala fimun shi sai giya ma domin shi yana na ta bangiren karama, ka-karami makaranta primary ke na kuma muna na gefen babban makaranta secondary ke na kuma ba, eh, pegede ya muke dukaba. Muna na deda nisa wasu lokaci ka gen, eh, abun rubutu le muke rubuta alo sai ka gen iya kare. Iya kare kuma zamu iya tepiya wurin muje mukawo ko kuma in ya kira sai mu giya mi cewa turu ma na tunda shi kan yana de babur ze iya tura shi, eh, me yi ma na tsaro awurin me ma na tsaro ke na ya kawo ma na wancan, eh, chof din ko kuma zamu iya zuwa wurin de kan mu mu zo mu dauka ko kuma shi de kenshi ma ze duke baburin shi ya kawo ma na makaranta. To, eh, dukan kira kam a makaranta, eh, wasu lokaci muka iya duka pie da sogo ma wasu lokaci kuma ka gen to kira ma ba a yi ba. Aye, in ba do ba kira ka ba ya zaka iya ka duka, ka gen bamu duka kira ba, yauwa.

A gani nawa gaskiya ranan da ta fi min kyau wato rana mafin kyau a mako a nawa rana zan ce de lahadi ne domin. Shine ranan da zan samu inje majamiya, in je in bauta wa Allah. Bayan duk komai da komai da mu ka ankara da kuma gajiya da ya bi jiki da aikin da mu ka yi ranan lahadi shine rana de zan samun inje addu'a inje majamiya, inje iya addu'a ga Allah in fasaara mishi komai da komai da yake damuna kuma na dawo gida sai in ji daadi, in ji kaman akwai wanj kaaton kaya me nauyi da aka cire min a kai ne baya wurin kuma ba sai ka gan komai sa komai na su mike. Amma de zan ce de yana fara zan ce a asali na da ni ke jin daadi sosai ka gan yana kasannce a ranan a ranan asabar ko ka gan duk rana asabar ne shine ranan da ka fara hutu. Ka na da dan ɗauriya ne zaka yi sai ka yi, in ma za ka dafa abinci ne ka dan sa a kusa da inda zaka ajiye domin, in za ka ci ne sai ka ajiye ma wanchan, da ko wa insu dan ce de suran ababe ne da zaka iya yi wa rayuwan ka sai ka yi ma wa rayuwan ka ranan asabar din rana. Ba zaka je aiki ba tunda mu mun riga mun zama malamai muna koyarwa a makaranta ba ma tapiya makaranta. Tapiya makaranta ma de sai ze zaman rana litini in Allah ya kai mu kenan a bayan lahadi to a asali de za'a ce de mu na jin daadin shi asabar da lahadi amma na pi jin dadin lahadi domin shine rana de za mu je majamiya, mu je mu bautawa Allah wanda ya hallice mu yauwa.

Ai ni de na pison zama a kujera, du lokochi de na son inyi zama a taburma ne, kai wa'ansu lokaci de zance de in ina son in kwanta, na son inyi kwanciya ne, ince kaman ana zapi acikin daki. Na pito ina son zauna akarkashin bishiya irin ko mangoro haka, dedde lokochi zance dedde de rana irin de se de rana dedde sha biyu haka lokoci de kowane wuri yana de zapi. Zan son in zona a gindin bishiya, kagen dudde lokoci de zankawo taburma na inzo in shimpita, ina shimpita taburma se in kwantane irin kwantane na zona ni kagen wanso lokoci kama ina jin baya na nayimin ciyo, amma ina kwantane se kagen, samu jin dadi na de kyau se kagen ina birigima inje can in zona kagen iska kuma na shiga min jiki kowani wuri. Amma du lokoci da na so in yi zamani cewa ina son in yi zama me kyau haka ai, in aka kujera dole inji dadin shi. Kujera de ina magana ma ba irin kujeran katako iri dan dedde karami haka ne kagen ka zona, kafan kama sun bi sun tokore suna maka zapi. Ina faɗa irin kujera me kyau me tsayi, irin kujeran roba da ake ampani de shi yenzu aka wande ma harde, yana de abu de aka kafa mishi a baya kagen inka zona se kadan jingina a ciki ka jingina bayanka kagen bayan ka na mikewa du lokoci de kana so ka yi abin da kana so kayi se kagen ka tashi de wuri se ka yi abun. Zamana de na pison in zona a kujerani amman in ya zo na kwanciya ne a wuje indi baya ciro katifa na in zo in zo in shimpita shi akasa domin kasam ba kyau ba ka gane ko, se inyi amfani de taburma na ne de lokoci de za kwanta cikin taburma ke nan zamana a kujera ni kwanciya wuje de taburma ne.

Eh ina gabatar da rahoto, in cirewa rahotons mako da ya gabata ko Wa'insu lokaci kagan lokacin da an bani mai rubuta abu a shi majalisa muku kuma dede lokacinne muke tafiya a a majami'a kaga an bani cewa nine sakatere wato mai rubuta ab duk abubuwan da yake faruwa kenan to kagan ai dole ne kafin nan afara irin mun hadu haka munaso mu tottona wayansu abubuwa yakamata a gayawa kowa da kowa abinda suka faru a lokacin abin da ya wuce to wanchachi rahoto ne zamu ya basu iri nche rahoto sati o kukuma nche rahoto makon da ya gabata zamu basu rahoto munga ma wanchadi kafin zamu shiga abuwa ne zamu ya sati da muka shiga kina. Wayansi lokaci zakaga rahoto dinne yakesa wene be samu faintaruwa kaman nche wanda be samu dama ya ya zu mana a mitin da aka ai wanda ya gabata ba. Kukuma wanda ya zu din a maye de gya manta de abuwa nda aka totu na wanchadi aka du din. To kagen wanchadi ze sa suma za su tuna chiwa me ya me me asali me ni ya nda wanda aka totu na wanchan mitin da ya wuche kafina za sa aka fara ai wana. To rahoto ka ina ka iya badi rahoto abuwa ne suka gabatar suka gabatar be mu musu me ike ciki.

Dangantaka na da makwabci na, ai dangantaka mekiyo ne sosai. In yance in zamu shiga wani hidima haka kaman nika zan ci makwabci na yanzu haka akwai musulmi da kuma krista ko ni da kai na krista ne to dangantaka mu gaskiya mekiyo ne bamo amfanin da cewa wana addinin shi kaɗan a ko wanne haka kaza yana yaren su daban ko kuma za a ce wancan haka kaza ko baya na daga shida daga garinmu ba ko kuma daga bangere guda daya ba bamo haka bama nuna bambanci duka mu deya ne. To in mun samu irin hidima yazu haka ko kuma zai zana so a ci kisma kagen muna raba abinci mu bama ko wanda krista ne ko wanda musulmi ne kuma muna karɓa abinci mu ke ci har ma in an shiga lokacin da za a ci sallah ko karamin sallah ne ko babban sallah kagen ma za a raba abinci a bamo mu dai mun zama kristoci kenan mukan karɓa mu ci. To kagen wasu lokacin ma zamu iya shanye kayan mu muce mun wanke zeni haka mun shanye a waje a lokacin damina haka kagen kafita ana so hairuwa kagen makwabcin ka za su ginciwa tunda kayan ka suna waje su za su zo su zo su kwashe makashi su sa ɗaki kar a ruwa education. To zan ce dai asali dai dangantaka na dai da makwabta na na alheri ne da kuma muna yin kome da kome da juna bamo nuna bambanci. A tsakani sai ace iya linmu ko kuma ya rerrekam mu da mu ke faɗa bamo yi haka ba dangantaka mu na alheri ne.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai. Wasu lokaci ma ina zuwa kafin nan ace lokacin da aka ce a zo aiki ma yakei. Bari in ba da lissafi, in ba da misali a makaranta mu, duk wanda ya zo ƙarfe bakwai da, da rabi, dai dai lokacin da za a tsaya a, a assembly kenan ka gane ko. Duk wanda ya zo kan, ai bakwai ya riga ya shige da rebi wancan mutum da yana a cikin cewa bai zo da lokaci ba to bai zo daidai lokaci ba kina. To nikan tunda nake iya tashiwa, farƙa daga bacci irin kirpi biyar na asuba, in na yi addu'a sai in fara hada wansu abun da ya kamata a za a ci wansu lokaci kaga ko kuma an ce zan dafa shi. Kokuma doya kokuma duk abinda yananan wanda ya kasance shine zan dafa ranan inci kafin nan in tafi makaranta to zan fara dafa shi. Inna gama dafawa kafin ka ankara kaga karfe shida ya riga ya yi sai in zuba ruwa a jiki. Na zuba ruwa a jiki sai in sa ka yana. Na saka yana sai in kama hanyar makaranta. Tunda makaranta ma ba nisa daga gidan mu kagin kafin na za ce dai kirpi shida ko zuwa bakwai haka na riga na kasance a makaranta. Sai in fara ce ma yara makaranta wanda sun riga sun samu sun shigo makaranta cewa su fara irin shara ko kuma in anyi rashin tsintsaya kuma sai in ce musu to su yi yawo suna dauka duk ledan da sun ga a kasa da kuma datti da suran su, su je su zubar a bola. In anje an zubar dashi a bola in ka kuma mun gan cewa abun da an zuba a bula ya yi yawa in anyi iska kuma zai iya tarwatsar dasu kuma su sake suzo mana cikin makaranta. Sai in ce to aɗan zuba mishi ɗan fetir kaɗan sai a ƙone shi. In ya ƙone kuma ka gani wurin kawai ya riga ya zama da tsafta. In ya samu wurin ya zama da tsafta kuma to kafin a ce wancan lokacin da ya kamata a ce dai dai lokacin da za a je a saya assembly sai ka gani duka mun je mun saya kirfi, bakwai da rebi dai dai kina. Amma akwai wanda kam suka iya zuwa a dai dai lokacin da za a ce dai ya riga ya wuce lokacin ya zama daidai. Wancan ma akwai illan zuwa din akwai abin da ake yi musu. Ai dole wanda ya, ɓe keɓe duka ne aka sa wa ya kamata akwai abin da za a ci mishi. Ya kamata a ci mishi tara. Wanda suka yi haka din tunda su ci ticoci ne tunda su malamai ne ba za a je cewa ana so a karɓa ko kuma a duke su ba. Ai basu zama 'yan makaranta ba baza ace musu suzo su karba bulala ba ai su nasu kam za a ɗan cire musu kuɗi ɗan daidai a cikin albashin su. Wasu lokaci ka ga an cire musu dubu ɗaya, wansu lokaci ɗari biyar, wansu lokaci kuma fiye da haka. To masu zuwa ba tare da lokacin da aka kasance daidai ba ana karba musu kuɗi. Shi ya sa abin da yake ba ni, eh zan ce dai wansi lokacin da yake ba ni tsoro ke na gani mun dai mun zama cewa mu ne shugaba na gaba. Tunda mu na gaba ne ai kamata mu ba dai misali dai a kamata muyi abin da muyi masu, masu bi mu a baya su ma su yi shi haka ya kasance abin da ya zama daidai. In ba muyi abin da ya kasance daidai ba ai suma ba su bi hanya mai kyau ba in basu bi hanya mu ke kowa to yanzu haka haka ba su ka ci musu tara ko kuma haka ba su leɓi cewa ga abin da suka ɓe kasance ba sai ka yi musu mahaura. In ka yi haka din za su ce maka ai kema da kai in ka, ka na iya yi haka din ka gani ai kema baka yi daidai ba kina ko. To tunda mun zama shugaba mu na gaba ne mu na ƙoƙari mu yi shi domin kowa mu yi daidai ko wa ya bi mu daidai. Ni ina zuwa a wurin aiki na a lokacin da ya kasance daidai. Ba na zuwa lokacin da ya riga ya wuce ba sai dai in ce dai akwai abin da ya ɗan bullo ni irin abin da yake nima cewa dole ni in kasance a kasa. In ba in kasance a kasa ba ban iya yin abun ba zan iya ƙira su a waya ko kuma in tura sako cewa za su yi hakuri fa zan yaudinan, zan ɗan ɗauki ɗan lokaci kaɗan haka domin ga abin da ya faru haka ka za, zan je simmi zan yi awuri kafina zan kama zuwa sayi wancan lokacin kuma ba wancan baya iya, baya faruwa wani lokaci ba. Wasu lokaci kagin kafina an buɗe ma, an buɗe maka zanga kafina an ce har ma za ta bi hutu kagin bai iya, bai faru ba. Wasu lokaci ya faru so daiya wansi lokaci kuma so biyu. To wancan zan ce dai baya faruwa wani duk lokaci ba. Zuwa na a wurin aiki dai ina zuwa a lokaci daidai.

Bikin, yande nike yin bikin ranar haihuwa shine ko wanne lokacin de ya auku a shekara, zan ce da dama aka aipeni rana ashirin da biyar ga wata na goma sha biyu ko ran ashirin da shida zai zan ce ga wata na goma sha biyu. To duk lokacin da ta auku kam na iya dafa abinci irin shinkafa haka. To kagen yana auku a daidai lokacin Kirsima ko, kagen kama Kirsima yau washe garin shine rana aihuwa nake na. To bikin shi yana kasance kamar ma Kirsima dinne ake hidima. Kaganl wasu lokaci ka kira ka bikaci cewa sosai sha bincike cewa ci a ka yi Kirsima na yana shekara ta yi kyau. Bayannan kana musu bayanin cewa kana bikin ranar aihuwa haka. To kaga abubuwan suna da kyau sosai. Don wasu lokaci kagan ka kawo abubuwa irin abubuwa sha abici sai ka ba su sai kuma za a iya dan yanka cake haka a raba. Kagen abokanen kama suna fitosl suna ma guduman kudi irin su dan baka shi ka siya abubuwa da shi. Masu wanda suna siyo maka abubuwan gift haka su cewa ga shi yanda ka yi Kirsimas ka yi wana kana aihuwa haka da bikin shi muna murna ta muna tayaka murna. Sasu siya maka abubuwa so zo su ba baka wansu ma suna iya siya maka irin zan ce zasu siya maka abun sa kudi wansu kuma zasu siya maka abun ɗora kai wansu ma har takalma da kayan sa a jiki. Akwai lokacin de na yi shi bikin ranar aihuwa na naga a shekara dubu biyu da goma sha takwas ko da ya shige sai akwai ne abokina me suna Mario wato shi bulus kenan Ya siyo mini wannan me ake kira da ya siyo mini babur. To babur dinnan ba wai sabuwa ba ce irin wanda an dan taba amfani da shi ne. Shine babur nan na amfani da shi har ya kai ni shekara atleast dubu biyu da ashirin da daya kafin na nima naje na shigar da shi na siyar da shi kafin na nema sake na siya wani kuma. To duk lokacin de na fara tunanin bikin rana aihuwa na, ina dan haha da wa'yansu abubuwa ne in kirawo wasu abokanai na kuzo mi dan haɗa kai muyi murna cewa na cika shekara kuma na ƙara shekara da ya shekaruna. Shi ya sa ina dan murna kuma da dan bikin de za muyi tare haka din ne nake tuna da rana aihuwa na da biki.